Hmm akwai bokiti babba 50 litre, akwai bokiti babba akwai kuma ƙanana guda biyu. Su ne bokitin da na ke da su a cikin gida. Na amfani da ɗaya wajen wanki, ɗaya wajen wanka, ɗayan kuma wajen tara ruwa.

Eh gaskiya nafi son tasi saboda ita babu hayaniya kuma babu tsaye tsaye a hanya. Yanzu misali idan tss bas ce kana ɗan matsawa nan daga Jakara zuwa Gwi sai ka ga an sauka an yi gaba. Amma idan tasi ce kuka hau kuka ce daga nan kamar ni da naci a ƙofan mata na ce zuwa zan ɗauke ni sai ya kai ni Goron dutse. To haka za su tafi da mu a tasi ba zai ƙara tsayawa ta wanda dabba-dabbabo bin biyan neman fasinja a hanya har sai ya kai ni wannan Goron dutse. To ni nafi son tasi.

A kai kai kai kai bana ƙetare wani ƙafafu lokacin zama. Kawai idan na zo zamana nake, na nannaɗe ƙafafuwana in zauna. Tunda yawancin mu haka muke yi idan ko zamu ci abinci mu tanƙwashe ƙafafun mu, in zamu zauna kuma shine muke iya buɗe kofa amma ba ma ƙetare ƙafa. Kuma zamu zo wucewa muka ga mutum ƙafarsa a buɗe, a tsaye, zamu ce dauƙe ƙafarka mu tsallake ka saboda mu bai halatta mutum ya tsallake mutum yana zaune ba.

Eh, ko yaushe saboda a cikin gidana da nake inada na'ura mai amfani da hasken rana. So saboda haka ko yaushe naga caji na yayi kasa da ashirin, sai in danna mata caji kafin ƴan lokacin awanni awa ɗaya haka da ƴan muntuna ta cika. Sai in cire kayata in cigaba shiyasa alhamdulillah ko yaushe inada caji a cikin wayata. Inde ba fita waje zanyi ba, in zan fita waje ne kuma zan dauki power bank in dinga tafiya dashi saboda in naje ko babu wuta sai in jona inyi cajina.

Eh labulen gidana yana da haka yake tsarin ruwan toka da kuma ruwan zinari kalar zinari haka suke a ɗan ado ne aka sassarfa shi. Zaga akwai kalar ruwan toka akwai kuma kalar ruwan zinari a jikinsa. Shine kala guda biyu ke nan, da na zinari da na toka aka haɗa su a jiki shine kalar labule na da yake cikin gidana.

Yauwa launin tawwada namu na gargajiya dai baki ne. Shine wanda muke dangwalawa da alƙalami muyi rubutu na ajami na da ke nan. Amma kuma yanzu da zamani ya canja, mu kan yi amfani da alƙalamin na biro da muke ce mashi biro a Hausance. Shi kuma launi ne na, a, blue. Ko, a, wannan ke nan ko ruwan omo. Haka muke ce mashi ruwan omo. Shi muke amfani da shi amma irin namu na traditional na da yakan zamanto cewa baki ne. Shine launi namu na tawwadanmu ta da da muke amfani da ita in za muyi rubutun ajami. Mukan kaɗata muyi baƙi ne sai mu dangwalo da alkalami sai mu rubuta ajamin mu a jiki.

A lokacin hutu na kawai idan naga bani da aikin yi na kan samu wannan manhajar abun daddanna game ta PS4, in dinga dannawa ina yin kayata ko kuma in ɗauki wayata in dinga kallon ɗan TikTok ko kuma ina hange idan da ɗan wani aikin da za a kai. Kana zaune kana hutawa kuma kana yi. Sannan kuma kana ɗan gefe ga ɗan ruwan me ake cewa soɓo rodo. Soɓo rodo meke ce masa toshi muke ɗora wa mukan ajiye a gefe ina kurɓa ina kuma hutawa ta ina ko ina game ko kuma ina ɗan bacci haka ina ɗan gyangyaɗi ko ina lazimi.

Ah ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa ai shi wato a talla a harshen Hausa. Saboda idan ka duba lokacin Najeriya ko in ce maka ƙasashen Afirka, wajen Hausa ya fi kowanne girma har indai za ka yi tallace-tallacenka a cikin harshen Hausa, to tabbas za ka samu masu siyan kayayyakinka cikin lokaci kankani domin zasufi fahimtar abunda kakeso ana amfani da gidan rediyo dan yawanci sunfi jin rediyo ko kuma ka dinga amfani da gidajen talabijin ko kuma ka dinga matsar wa ta fi kuma ƴan yaran zamani samari idan abin ya dangance su ka dinga zarawa a cikin matakan social na irin wurin hange-hange na social media inda za ka iya sa musu ko wa ya dinga gani.

A ƙwarai kuwa ina kare wayata daga ƙwayar cuta don ba zan je in ɗauki wayata in saka ta a cikin wata manhajar kwamfuta ba, ko kuma in je in shiga wani zirata a cikin wani memory in saka shi da ban san shi ba. To duk wani abu da zan yi in kiyaye wayata daga shiga cikin wasu matsaloli ko ace kuma wata cuta da za ta, za ta illata wayata nakan kiyaye wa. Saka kebul, mm kebul a saka ta a kwamfuta komkuma daukan memory da ban san shiba in saka a komfutan, dukan wayannan abubuwan ina kiya ye su ina kuma tsare wayata saboda wayata ita ce kamar ofishina. Anan nake hada hada in samu abin da zan ci da iyalina.

Ni na fi son fararen kaya. Fararen kaya na fi son, na fi son kala fararen kaya aka ce wa mufti ko kuma muce doguwar riga da wando da hula. Sune na fi so, in saka manyan kaya muke ce musu, ko in saka babbar riga ɗauke da jampa da wando da hula su na fi so. Aw, na fi son manyan kaya, manyan kaya ba na fi son su. In kuma zan ɗan fita training ne zan ɗan fita tattakawa haka shine nake sa ɗan ƙananan kaya a jikina in tafi amma na fi son manyan kaya saboda sun fi kamala sun fi cika mutum.

Wato jagoranci wani shi abu ne mai ake cewa ko a gidanka aka barka da kai da iyalinka da matarka jagoranci ne a kan so ka yi adalci. Saboda duk abin da aka baka ka jagoranta ka tabbata ranar alqiyama sai Allah ya tsai da kai ya tambaye ka, "ina jagorancin da na baka?" To hakika nikam ina yin jagoranci na bisa adalci. Ban ɗaukaka wani ban kuma ƙyale wani. Kullum ina daidai tasu a matsayin kansu daya kuma duk ƙara miki ban fi su ba ba su fi ni ba. To shi ne sai mu zauna lafiya a jagorancina. AHaka nake jagorancina. Ban ɗauki kaina cewa don ina babba ba ko don ina shugaba. A'a wayannan ba mutane ba ne ba. A'a ni ban haka. A ra'ayina nakan ɗauki kowa da ni da ɗawanda nake ƙasa da ni duk ɗaya muke. Domin duk abin da muke nema muna neman arziki tare da ni da shi yana taya ni mu nemi arziki. Saboda haka ina mutuntashi ina girma ma shi a matsayin mai tayani neman arziki saboda haka ina kimanta duk wanda yake ƙarƙashina ina kuma daraja shi domin abin darajawa ne.

Ah, hakuwa da kake gani yana so amma ni na fi so in gan ni a kan gado na. Yauwa, ga labulayen nan suna kaɗa wa shar shar shar da majinyar sanyi tana huro ni. Yauwa to ni ina son wannan abubuwan a kayan ɗakina. Ga TV na ina kalla ina kuma wannan dinka saboda haka ina son gadona, ina son labulayena, ina son TV na tana kallo ni. Haka na fi so.

A yanayin mummunan Najeriya da muke ciki ana cikin wasu matsaloli da yake faruwa da ake cewa talauci ya yi han, ya yi sama sosai. So gaskiya nakan yi taimako da kayan abinci. Nakan bi wa'inda suke makwabta nawa, nakan ta taimaka musu da kayan abinci da kuma mabukata da sukan zuwa nakan ɗauka su ma in ba su kayan abin ci. Gaskiya ni irin taimakon da nake yi wa mutane kayan abinci ne ko kuma idan mutum ba shi da lafiya yakan zo ya min magana sai in ba da kuɗi a siya mishi magani. A haka ne nakan yi taimako na, sannan kuma ina da bahol a gidana da ake ɗeba ruwa. Ko yaushe kulli yaumin da safe nakan kunna lantarkin, hasken lantarki na rana yakan ba mutane su yi ta ɗiba ruwa. So ni a haka nake taimakon mutanen da muke tare da su.

Sosai mana ai dole ka dinga duba dabtarin kudi, saboda a yanayin yadda ake ciki in baka duba dabtarin kudi za ka iya ɗaukan wata kalar ka bayar ko kuma za ka iya ɗaukan kashe wani abin da bai kai samun ka ba to saboda haka dole sai ka na duba tattalin arzikinka, ka na duba abinda ka ke da shi, ka na duba kuma me ka ke da ikonsi sannan sai ka kashe amma ba na ba'a kashe kuɗi kawai haka kawai yanzu. Dole sai da dabtari.

Ka bada dariya. Wato, ai abun da nike a cikin nishaɗi babu abun da ya fi in saka waƙa ina rawa, ko kuma in tafi in je in samu guri in ta tsallena ina jijjigawa ina nishaɗi ina dariya ina shewa. To wannan lokacin, kuma lokacin da na fi nishaɗi lokacin da na ji aljihu na fam da kuɗi, to na fi nishaɗi. Yauwa, har rawa za ka ga ina yi da ni da ƴaƴana.

Ah ƙwarai kuwa, ai indai labarin barkwanci ka ke so? Zan iya ba ka shi kala kala. Zan kuma iya maka acting na barkwanci in wannan Is my aka ce wannan, wannan yana ɗaya daga cikin abin da nake buƙata a rayuwata saboda koyaushe in zan za manto cikin farin ciki to ina iya barkwanci yadda ya kamata. Du irin barkwancin da ka ke buƙata zan iya ma ka shi.

A da ya ke ni zaman kaina nake a gurin aikina kasuwanci ne to ni bani da wata wannan sai dai dangantakata da en abokaina da muke aiki harkar, harkar kasuwanci da su da kuma wanda muke wannan kowa muna zaune lafiya bana bukatar rigima da kowa. Ko wanne mutane da muke zaune da su muna zaune Alhamdulillah lafiya lau.

Aha sosai sosai sosai na iya tuwo, tuwon shinkafa, miyar kuɓewa, miyar agushi, miyar, miyar, miyar kabewa. Yauwa na iya taushe, yauwa na iya shinkafa da miya, na iya wake da shinkafa. Duk wani nau'i na Hausa, abinci na Hausa to ba wanda Alhamdulillah ko wanne na iya shi.

Ina ajiye su a cikin manhaja ta ma'ajiyar Google. Nan nake ajiye duk wasu hotuna na da nayi nakan bar su aciki google su ajiye mini su wanda ko da na canza waya ina ɗauko wa hotuna na za su dawa. Ina da ganin ni fi tabbaci akan Google ya ajiye mun kowane hotuna na, nakan ajiye su a ciki. Idan kuma na canza sabuwar waya sai in karɓe, in ɗauko, in dawo da su in ci gaba da kallon kayana saboda tarihi.

A ƙwari kuwa ina sanya, ina sanya tunatarwa a, a cikin inda ake duba kwanan wata. Nakan ajiye wasu abubuwa saboda ya tuna min ranar da zan yi kaza ko zan yi wani abubuwan. To duk sanda na tashi nakan ajiye su a cikin, ah, gurin mahaja ta ajiye rubutu ko kuma a cikin guraren kwanan wata. Domin in na tashi nema zai tuna yi ko kuma lokaci yayi zai tunatar da ni ko in saka abin tunatarwa ta alam idan ya zo wannan lokaci zai tunatar da ni.

A'a ai mu daman a ƙaki dama ai muna saka citta, muna ɗan saka kuma kaɗan ɗan kanunfari a cikin girkinan mu ba ɗan komai ba saboda mu samu, mu samu daɗin ɗanɗano saboda citta takan sa ƙanshin miya, takan sa kuma daɗin abinci. Saboda haka muna saka, ina saka citta a cikin kayan a miyata sannan kuma idan dafaduka zanyi nakan saka citta a ciki itama ama gari nake saka wa dan kadan yarda zata sa abinchi yayi kamshi.

A yawanci da yake kasuwa ce mu kan sa ana kawo mana a shago. Wata yarinya takan dafa shinkafa da miya da nama a kawo. Sannan kuma muna zuwa muna tafiya wurin ta. Dan gida ne haka a cikin wani soro sai mu zauna mu ci abincinmu a cikin soron gidan. Da yake akwai ɗan tebur na zama da ɗan kuma bencin da zaka saka ka ci abincinka. To a nan muke cin abinci.

A ina yawan yin. Tattaki ina kuma motsa jikina sosai har wasan ƙwallon kwando na kan zuwa ina yi ba don komai ba saboda in kiyaye lafiyata in narka duk wani kitse da yake cikin jikina. Ban yi wasa sannan kuma akwai abinci kala-kala da na kan yin haƙura da su tunda ina da ulcer kamar irin su yaji. Irinsu abu mai tsami duk ina gudun su saboda in kiyaye lafiyata ga dukkan irin wannan abu.

Yawanci tinda abincin mu da mukan ci, mukan cine kowa a farantin shi daban idan a cikin gida ne kake tare da iyalinka shine kake ci amma in a waje kaje siyan abinci tinda bana gida bane ba, to za'a baka abincin ka ne a cikin faranti daban naka kai kadai kaci ba tare da wani bah to amma idan a cikin gida ne shine za ka haɗa kai da iyalinka ku ci tare.

A'a na fi son zama, na fi son zama a cikin birni saboda ya fi kome kake bukata a cikin birni akwai shi ba sai ka wa wahala ba. Shiyasa na fi son zama a cikin birni saboda ya fi kowane kayan alatu da duk abin da kake bukata. Amma idan a kauye ne kana shan wahala kafin ka samu abinda kake nema to amma a cikin birni kome akwai, duk abin da kake bukata baza kai tafiya mai nisa ba zaka sameshi a cikin birni. Na fi son zama a cikin birni sosai ɗari bisa ɗari.

Ah, ƙwarai kuwa ina iya jefa dutse, nesa sosai ne, yai nisa sosai saboda na duk da na daina, ah, ƙwallon kwando. To wannan ƙarfin da nike da shi a hannuna na jefa wannan ƙwallon har yanzu yana nan a hannuna. Idan na ɗauki dutse nakan jefa shi yai nisa sosai, yai nisa sosai tabbas yana nisa sosai idan na jefa shi.

Yawancin yanda muke haduwa da ababan cinikanmu muna haduwa da su a manhajar, ta sadarwar internet ko a can muke haduwa da su. Wasu kuma mukan yi haduwa da su a harkar kasuwanci, ta sun zo kasuwa sai da kaya mu karɓa mu siyar musu. Amma yawancin harkata ni da nake yi na fin haduwa da mutanena ta hanyar sadarwar internet. Ta nan muke haduwa da su ta WhatsApp ko ta Instagram ko ta TikTok ko kuma ta email. Turomin in yi wannan ɗinsu yawanci munfi haduwa da su ta wa'innan manhajoji.

Yana tunamin da ƙuruciyata idan na ga ya tabari sai an mai abu. In aka ce mai babu, ya ce sai an yi dole. To sai nakan tuna ni wa lokacin ina yaro idan na ce ina son kaza aka ce babu na ce wallahi sai an siya mun, inta ihu ina ta kuka. To idan na ga yaro nakan tunawa da irin wannan abin ƙuruciyar sosai, abin dariya ne sosai.

Na fi son shinkafa da miya, a haɗa ta da kabeji, a haɗa ta da man salad yau wa a haɗa ta da koren wake yau wa ko kuma wake da shinkafa. To idan na samu irin wannan kalar abincin ko kuma in samu tuwon shinkafa miyar agushi yau wa ina son wannan kalar abincin.

A'a nakan taimaka wa mutane wajen ba su kayan abinci. Domin a halin da muke ciki na Najeriya, mutane sukan shan wahala wajen neman abin da za su ci. To nakan taimaka da kayan abinci sannan wani lokacin kuma nakan taimaka da magani na rashin lafiya idan mutum ya zo saboda bashi da halin siyan magani, nakan ce nawane kuɗin maganin? Yakan gayamun inje ko in ba yaro ya siyo masa, ko inje in siyo masa. Haka toh nakan taimako, sannan kuma inada, inada wannan na'ura mai anfani da hasken rana danake bawa mutane su kuma ruwa a kofar gida da sukan dibi ruwan sha. To haka waɗannan hanyoyi ta haka nake taimakawa mutane.

Hayaniya ta kandamu na sosai don ban son hayaniya sosai. Shi yasa a kulo she nake zama a cikin gida a cikin tsaune ni kaɗai saboda wani zubin ban son hayaniya. Kamar ma yanzu za ka ji yara suna ɗan hayaniya a gefe na futu na ƙyale su saboda ban fiye son hayaniya ba. Naka killace kaina domin in samu kyakykyawon tunani na yanda za ai in cigaba da rayuwata gaskiya ban san hayaniya kuma ban san shiga cikin hayaniya.

A na kan, na kan ajiye aikin. Idan na ajiye aikin sai in fita waje in samu guri mai iska da mai shaka in zauna inyi shiru ba tare da na yi wa kowa kowa magana ba. Sai inyi shiru idan nayi shirun haka to duk wata damuwa da take damuna ta wannan aikin ko kuma da ya cika akwai abin da mun cikas na kasa, na kasa warware shi to idan na je wannan abun na zauna na huta na sha iska mai kyau to in na dawo zan iya magance shi. To haka na ke yi, na ke yi wa aiki indai na ga ya cije mun ya ki tafiya to na kan koma in fita koma gefe in ajiye aikin in koma gefe in huta. Idan na huta sannan kuma ƙwaƙwalwa ta, na yi na ƙwaƙwalwa ta ta ɗan samu sauƙi sai in dawo to in sha Allahu zan, zan yi nasarar gama aikin. Haka na ke yi don magance duk wani damuwa ta aiki.

Hmm, gaskiya in dai kaga na kunna blutus to zanyi haɗa shi ne da irin radio, da akan haɗa ta da blutus a ji kiɗa ko kuma aji karatu. To takan wannan nake kunna shi amma gaskiya ba kullum na kan kunna ba. Wani zubin sai ka ga na yi fashin kwana ɗaya, wani zubin kuma sai ka ga na yi kwana biyu ma ban kunna shi ba, wani zubin kuma sai ka ga na yi sati kullum sai na kunna shi domin na ji amfani da wannan rediyo da na ke haɗa da Bluetooth.

Na buri na in samu cigaba especially, kun ga kamar irin wannan aikin da nake muku. Ina so a ce kun ɗaukeni ma na zama cikakken ma'aikacin ku. Yanda zan dinga taimakawa a yaren Hausa. To ka ga kowanne ma'ai-- kowanne mutum yana da buri. To ni buri na ya zamanto cewa duk aikin da nake yi ina so in ci gaba kuma in ɗauka. Kuma ina da, ina fatan cewa in samu aiki a gareku yanda za ku ɗaukeni a matsayin ma'aikacin ku na dindindin.

Yanayin, yanayin Najeriya babu yanda za a yi katsaya kuma mu harkar kasuwancin mu na canji ne ta nera zuwa ainihin kuɗaɗen Amurka. So a saboda irin wannan yanayi ya zamantocewa kuma dole mutum ya nemi wani aiki. Saboda yanzu babu kasuwa ba a yi kuma kana da iyalin da za ka ciyar. To dole sai ka nemi wani aikin da za ka dinga riƙewa kana samu. Shi yasa nake fatan cewa in sha Allahu in zama ma'aikacin ku, ku dauki ni aiki a kasuwa na dinga in samu daga wurinku.

A gaskiya aikina nakan ɗauke shi da muhimmanci ba dan komai ba saboda na ɗauki alƙawari in na ce ɗauki alƙawari zan yi aiki to dole fa wannan alƙawari sai na cika shi. Wannan hakki ne na addinin musulunci da ya sharada mana alƙawari dole ka cika shi. To ina ɗaukan aikina da muhimmanci duk abinda nasa aikina na kan kammalashi a cikin lokaci ko kuma kafin ma lokacin da aka ƙidayamin shi saboda don kuma ba na ɗauki alƙawari kuma duk abin da na karɓa idan ban ai wannan aiki ba tabbas zan biya shi ranan alƙiyama. A haka mu muka yi imani a addininmu na musulunci.

Eh ina rabawa idan aikin na ga zai iya kamar yanzu an ce mun ne aiki a awa ɗaya. Na ga cewa to aikin nan ba zai iya mun ni kaɗai in yi shi a awa ɗaya ba. To na kan nemo mutanen da za su taimaka mun muyi aikin nan kafin awa ɗaya ya cika, saboda alƙawari shine babban abun yi. Shi ya sa koyaushe na kan yi aikina a cikin lokacin da aka ƙayyade mun ban bari lokacin daya-- lokacin da aka ƙayyade mun bai wuce ba. Shi ya sa na kan ɗauki, idan na ga aikin ya wuce awa ɗaya, na ke sauri in ɗauki, bazan iya ni kaɗai ba, sai in ɗauki wasu sai su taimaka mun sai mu yi aikin tare.

A'a nafison fanka saboda AC takan sa ni mura, sai ita kuma fanka duk yawanci yanda na ƙure ta bata sa ni mura. To nafison fanka sosai fiye da AC saboda fanka tafi mun daɗin mu'amala ta kuma fi rashin zuƙar wuta fiye da AC. Hakazalika fanka dai ta fi mun daɗi fiye da AC.

A wurin kasuwar mu ina cin shinkafa da miya haka ko wake da shinkafa ko kuma akwai wata shinkafa da muke ce mata masar Bauchi shinkafa wannan wainar shinkafa da kuma nama balangu haɗe da yaji. Nakan ci waɗannan abubuwan lokacin ina kasuwa.

A kwarai kuwa in arufe baki lokacin hamma saboda addininmu ya sharradan mana cewa karin ka rufe baki addinin muslunci ya sharhantaman ka ringa rufe baki idan kana hamma saboda idan baka rufe bakinka ba tamkar kana hammar ne tare da shaidani to mukan makan rufe, ina rufe bakina lokacin da zan yi hamma, in sa hannuna in rufe shi ruf in yi hammata. Saboda wannan shine yadda addinin musulunci ya shiranta mana mu yi.

I yanzu kasuwan dai ta koma ta manhajar intanet. So e yanzu dai lallabawa ake yi Alhamdulillahi an goda Allah amma cinikin da sauki gaskiya ba kamarar shekarun baya sosai ba. Yanzu sai ka ga ɗa wuya kana ɗan haɗa abin da za ka haɗa ma sai ka ga ya gagara. To yanayin kasuwa ne yanzu kawai alhamdulillahi amma cinikin dai da sauki gaskiya ba sosai ba ba kamar shekarun baya ba saboda yanayin tattalin arziki da yake faruwa cikin Najeriya gaba ɗaya.

A inda nake tafa tafa mukan haɗa hannayen mu da wancan da wannan mu ɗinka buga shi yana kara taf taf taf taf wai haka. To shine muke tafa tafa. Shine muke haɗa hannayen mu guda biyu sai mu buga su sai muke tafa tafa.

Ada yake mu kullum kasuwancin mu muke yi amma da yake kasuwar ma yanzu ba fitanta nake sosai ba gaskiya yawanci muna tsayawa a gida saboda yawanci duk harkar tana kan a harkar intanet. Yau harkar intanet tana kan intanet yawanci ban fiya ma fita kasuwar ba amma wani lokacin kulli yawan ina fita kasuwa idan wannan ta zo amma yanzu saboda yanayin kasuwa babu kasuwa babu wani abun ɗin muna gida saboda muna buƙatan sabis na intanet can kasuwa babu sabis sosai to shi ya sa ko yaushe muna gida ina zaune a gida a zaune wannan nake dan yin harkokin nawa hanna aka ce mai ake cewa a manhajojin sadarwa da suke kan dauke da kan wayoyi dasu nake amfani.

Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai. Saboda kiyaye lafiya da tsafta da kuma sani ban san da yaya sukayi abincin ba da suwayi ina da ƙyanƙyami na ƙazanta. Saboda haka duk irin wa'innan abubuwan da ake yi a kan titi gaskiya ban fiya cinsu ba sai dai idan na ga tabbas cewa me mutum yana da tsafta, na ga kuma yanda yake harhada kayan shi. Na tabbatar ko kina tana da tsafta ko yana da tsafta sannan zan ci. Amma gaskiya ban fiye son cin abinci akan titi ba da akeyi a kan hanya. Indai ba a cikakken gurin ajiye kayan abinci tsaftatacce ake yin sa ba.

Ah, nafi son hawa matakala saboda yafi ƙara lafiya. Ah ita kuma lifta ai ta masu son wannan ce, me ake cewa ta masu son jiki ce. Amma ni na fi son in yi amfani da lafiyata. Don yanzu idan kana, ina hawa lifta kamar ina ɗan yin me ake cewa ina ɗan motsa jikina ne. To gaskiya nafi son haha matakala fiye da lifta. Sosaima matakala ta fiye mun fiye da lifta.

Yawanci yanzu tunda zamani ya juya, yawanci sakonnin da ake turawa ta hanyar wannan ce amma in ta takarda ce wadda zamu tura a wajen ta email to zamu sa hannu mu buga stampi amma in ta turawa ce ta manhajar WhatsApp ko ta manhajar Facebook ko ta wannan duk ba mu saka sa hannu. Amma idan ta hanya email ce takarda ce da za a tura a kai wa wani gari ko za a kai wa wata ma'aikata ko kuma za ka yi cinikayya to na kan sa hannu a kan wannan takaddoji. Domin haka, haka sharudɗan ta a sharianci.

A tabbas sosai kuwa ban an saka wani duk wani. Memory card da yake tattare da, da ban san shi ba, ban saka shi a cikin wayata. Ko in saka komfiyuta jona kebulin haɗa ta da kwamfiyuta ban yi. To duk wani abu da na san zai ba ni matsala a cikin wayata domin wayata kamar ofisɗina take. Saboda haka ban saka kowane abu a ciki kuma ban ɗora kome a ciki. Saboda haka ina kare wayata sosai daga cikin waɗannan abubuwan.

Ana tashi da safe za a yi shara, a yi mofin sannan da ƙarfe wajen huɗu haka zuwa huɗu da rabi, sannan a ƙara wannan inshe a ƙara sharewa a ƙara yin mofin. So biyu muke tsarkake gida saboda kula da lafiya da kuma kare kai daga cututtuka.

Amana, amana ita ce mafi mahimmanci na farko kenan a cikin abokantaka. Sannan riƙe sirri shine na biyu a cikin abokantaka. Sannan kuma taimakon juna shine na uku. Idan wani abu ya faru da abokinka, duk inda ƙarfin ka ya ƙare, da kuɗi da komai da mene ne ka taimaka masa. Waɗannan su ne mahimmancin abubuwa akan abokantaka.

A na fi son tasi, na fi son tasi saboda babu hayaniya babu kuma tsaye-tsaye. Yanzu kaga ina ƙofar mata idan ƙofar mata ne idan zan hau zuwa goron dutse idan tasi ce na ce mu uku ne, na ce masa to kai mu goron dutse to haka zai tafi sirrr ba tare da ya tsaya ba ya tafi wannan. Kuma yawanci tasi za ka gan ta ita tsayawa take sai an cika sannan ta tafi amma hayis ma bas, bas kuma tau ai inda ka tafi in suka ga fasinja tsayawa zasuyi su ɗauka kaga kuwa ɓata maka lokaci zasuyi shiyasa ni kuma na fi son tasi gaskiya.

A'a ina sabuntawa sosai kamar dai irin abun da yake kare cutar, eh cutar da kwamfuta antivirus. Nakan yi updating din shi ko yaushe, sannan akwai window nawa na kwamfutata, nakan yi updating din shi sosai. Sannan akwai ma wasu yawancin abun software da suke yawan yin out of dated ina kuma kula da su sosai ina updating su saboda haka koyaushe kullum na buɗe sai na duba me yake buƙatar a ajin kwamfutata da yake buƙatar a sabunta shi ko kuma a harhaɗa shi akan same masa zuwa sabon, sabon, sabon haja. Aƙima haja a zuwa shi zuwa sabon nau'i da aka yi na updating to gaskiya kullum ina kula da wannan.

A na fi son yin ƙwallon kwando. Ƙwallon kwando shine wasan da na fi iya wa sosai sannan kuma ina yin bal ɗin ƙafa. Da kuma wannan idan ban samu kwasan samu damar zuwa ƙwallon kwando ba ne mai kyau amma wasan da na fi sha'awa na fi so shine wasan ƙwallon kwando. Shi ne yafiye mun daɗi kuma nake jin daɗi yinsa.

A'a ban fiye saka yin belt ba saboda indai ba bai ƙananan kaya na saka ba. Da yake ni ma'aboci ne na manyan kaya, to indai ba ƙananan kaya na saka ba da wuya in saka belt. Gaskiya koyaushe in ka gan ni da belt a jikina to ƙananan kaya na saka su kuma gaskiya ba koyaushe na ke saka su ba, sai lokaci zuwa lokaci na ke saka su. Shi ya sa ban fiye saka belt ba sosai.

Ni da wuya dai gaskiya saboda yanzu ka ga yadda muka fara. Na fara wannan aikin ina can wani ɗaki daban, yanzu kuma na fita kuma tsakar gida sannan kuma yanzu na ƙara dawo wani ɗaki daban. To shine kawai inda nake ɗan rarraba amma duk yawancin inda nake dai ina cikin gidana ban fita waje ba. In ka ga na fita to gaskiya sai dai inna fita ko kasuwa za ni ko wani guri amma koyaushe ina cikin gidana. Kuma daga cikin gidana sai dai kofar gida amma ban yin nisa saboda haka ban iya canza guri da yawa a inda nake gaskiya.

Ina fi son ɗaki mai haske, mai kuma fenti mai kamar ruwan madara. Kaga shine mai haske haske. Sannan yanzaman to akwai fanka, akwai lafiyayyen gado mai laushi. Yawwa na fi son irin wannan ɗakin. Bana son ɗaki mai duhu ko wani abin, amma na fi son ɗaki mai haske sossai da kuma hasken fenti.

A abunda ake biya kuɗin lantarki duk wata nera dubu uku da ɗan motsi haka dai. Duk wata za su kawo maka bil na nera dubu uku da ƴan motsi. Haka ake biyan kuɗin wata a nan kuɗin wuta a nan jahar Kano cikin ƙasar Najeriya dubu uku da motsi.

Ehh da yake gidana akwai tsafta sosai yakan daukan kamar sati biyu haka kuh kwana goma kafin in sha re yana saboda koyaushe ina kula da tsaftar cikin gidana. Tuh gaskiya yakan daukan sati biyu haka kwana goma kafin in sha re dur wata kora da ta ke dunda ko ina a rufe yake da kuma a tsaftace yake tuh kora batasamun damar shigowa harta batamin wasu gorare da zata iya labewa ta lalata.

Ina ma da ita yanzu a gida nakan yi guda ɗari ma arana. Saboda, saboda wannan ai, wani abu ne na, na motsa jiki kuma an ce yana rage matsalar yana ƙona sikari na diabetes. So na kan yi amfani da ita, na kan yi amfani da ita wajen me yake da suna, wajen yin aiki wajen training ɗin sosai bana wasa da tsallen igiya.

Ah an haife ni a watan biyu ga watan Fabarairu shekara ta alif ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu. Wannan ita ce shekarar da aka watan da aka haife ni da kuma shekarar da aka haife ni.